Gaskiya abun da yake ba ni nishaɗi karatun Alqur'ani. Ina ji ko kuma ina karanta yana ban nishaɗi. Ina samun kwanciyar hankali da natsuwa.

Eh ina amfani da net ɗin sauro, sannan kuma yanzu haka ma daga ciki na fita shiyasa na fita waje ina ɗaurawa kafin na yi bacci da safe.

Ai abubuwa da yawa da nake tunawa daga yaro, rashin ji a saka abu ba za kayi a kan lokaci ba da kuma dai talon wasanni na yaranta duka ina tunaninsu.

Ina sauƙin sayad da jini. Misali in jini ya sha yana kwance bai da lafiya, yana buƙatan jini. Ina so in je in ba da jini.

Aiki ai yana cikin rayuwa, dole rayuwa da aiki dole za su tafi ɗaya. Ni kuma ba na yarda aiki ya danne harkar rayuwa. Sai rayuwa kuma ta.

Toh gini siminti ne ba ƙasa bane kuma ba filasta. Ba ƙasa bane. Kuma kallan siminti kam kamar gari sananne ne ash farat.

Dole na yi nasa ta tsarin da za ta daidaita haske da kaina. Don nina tsara abu ma, na ce ta in lokacin haske za ta ƙara kanta da haske, in lokacin duhu ne za ta rage kanta da kanta. Ba sai na shiga auto na sata.

Ban taɓa hawa liftan amma matakalla kam, akwai watannin da ya zama na kullun sai na hau, amma yanzu kam duka ma bana hawa, amma na fi son hawa lifta sabida shi babu wani wahalarwa, kawai shiga za kai ka zanna sai dai ka ji ka iso.

Yanzu ma lokaci nake jira in sha Allah anjima zanje in ɗauko ruwa in zanyi wanka. Amma ni duk lokacin da wanka ya kama ni nakan yi wanka bani da lokaci sai.

Sosai ina amfani da matashin wuya wajen barci kwanciya kenan ba. Danma daman nasaba in banyi ba kokuma nayi dai dai wani wanda ya gaza sai inji wuyana yana ciwo.

Bachelor bai da kujera ne? Ban da kujera ko ɗaya ma balle ma in san daɗin su ko rashin daɗin su. Ba ni da kujera.

Ni ban taɓa amfani da kowane kalan tawada ba wanda ya wuce baƙi wanda ake rubutu da shi normal. Sai kuma tawadan biro, biro kuma wanda na ke rubutu a makaranta na fi amfani da blue ko black.

Gaskiya na fi son tufafi kam wanda ya zama light. Ina son fari, ina son light blue, ina son milik, ina son. A takaice dai kala-kalolin da suka fi haske.

Eh to a lokacin zafi kenan ba, ni ke son zama a kusa da taga amma in ba lokacin zafi ba kai, ɓuya ma ni ke. Lokacin zafi ma saboda iska, yasa ni ke zama kusa da daji.

Jadawalin ayyuka toh gashi nan dai ko wane iri-iri muna tsarawa ne kowane ƙarshen wata amma wani watan ba zai zo da wan watan ba ya wuce ba ko wanne da jadawalin da za a yi,

Sadarwa kamar muna so mu kira wani ne, ko akwai muna da cell phone dai ko kuma ana cikin abin da muke amfani da shi, da shi muke amfani.

Ina zuwa gidan fim amma yanzu na kusan dai na zuwa gidan fim sai dai kallon ball. Amma ball kan gaskiya ba wasan Barcelona da yske wuce ni ina kallo.

Heto, dayake kowanne da lokacin sa. Gaskiya ni ban taɓa haɗa su ma, harin ce na fi son wannan akan wannan. Kowanne ba na shigar masa lokacin ɗan uwansa, kowanne a lokacin sa shi nafi so.

Kukan zakara kai. Muna jin kukan zakara da yake muna ɗa. Kullum da safe sai ka ji zakara ta ma kukuruku. Muna jin kukan zakara sosai ma. Gaskiya su suke tashi mu daga asuba, za ka ji su suna ihu.

Ina zama kan gwiwana, aƙalla kullum bana gaza zama kan gwiwana sau biyar. Akowani lokaci nike zama a kan gwiwana, wani lokacin kuma wani rana kuma yakan fi haka depending on.